Yaya dangantakarka da maƙwabta take? To a nan ana watan asalin tambaya na yanda dangantaka na da maƙwabta ta yake. To a gaskiya babu abin da zan ce sai Alhamdulillahi. Akwai maƙwabta wanda nake tare da su wanda a kullu yaumin ko muryarsu naji ina wato asalin samun farin ciki ko su ma idan suka ji muryar na su ma suka nuna mun watan asalin soyayya. Suka nuna mun cewa su ma suna watan asalin jin daɗin zamantakewa tare da ni. A gaskiya ni mutum ne wanda na farko bani da girman kai. Na biyu kuma na riga da na sani na kuma ƙudura a zuciya na cewa maƙ hacking maƙwabtaka dole ne in dinga sauke ta. To a hakan nake watan iya ƙoƙari nake kiyaye wasu abubuwa kuma su ma maƙwabta ta suke watan asalin ƙoƙari su kiyaye wasu abubuwa. Oh wannan abubuwan da kuma ke kiyayewa su ne watan asalin ginshiƙin abubuwan da suke sa dangantakarmu yake yin kyau. Alal misali yanzu ni ina da ɗa sunan ɗa na Ahmad kuma yaro ne mai ƙwarjini to wallahi wani lokaci ma a maganan gaskiya nakan watan asalin mantawa da Ahmad a gida saboda me yana gidan maƙwabta kuma a gidan maƙwabtan nan da cin shi, da shan shi da ko man sha za su yi mishi. Har wani lokaci ma ina zaune kawai sai dai in ga an dawo da shi ance to Ahmad fa yayi wajen ƙarami ne yayi kashi a wando amma yayar shi a cikin gida na maƙwabta ta riga da ta yi mishi wanka. Sai dai ko yanzu a watan asalin abun da suke buƙata shine suna buƙatan a bashi wani sabon kaya da zai sa. To idan ko ka duba in dai har tsakanin ka da kai da makwabtar ku akwai irin wannan alaƙa, akwai irin wannan watan ince dangantaka to gaskiya wannan dangantaka tana da kyau. Kuma na tabbata ba zama ne na ha'inci ba wannan zama ce ta gaske, zama ce ake yi tsakani da Allah sai sa dangantakar nan take da kyau. Amma idan kai tsakanin ka da maƙwabtanka. Yau kaine uwaka ubanka, yau kaine waye da waye, yau kaine kunyi zagi nan, nan kaine kana baƙinci kaga a'a maƙwabcinka yaci gaba, a'a kana baƙin ciki kaga maƙwabcinka ya samu wani abu na al abun alfahari to wannan ba daidai ba ne wannan kuma ya fita daga cikin tsari na rayuwa. Dan ni a matsayina na musulmi kuma na bahaushe wanda nake zama a arewa na san watan asalin darajan maƙwabta. Maƙwabta ba abu ne wanda mutum zai ya shadda su ba. Maƙwabta watan asalin 'yan uwa ne naka wanda ba wai 'yan uwa da aka haife ku tare ba amma 'yan uwa wanda zaman takewa ya haɗa su. Don haka kuma dole kayi ƙoƙari ka nuna ma 'yan'uwan ka soyayya su ma su nuna maka soyayya. Don haka ni a nan zan ce gaskiya zamantakewa na da maƙwabta na tana da kyau Alhamdulillahi.

Kana jurewa barkono mai yaji? To gaskiya ni mutum ne mai watan asalin son barkono. To kuma tunda ina son barkono, uh, ba zan damu da yajinsa ba ko rashin yajinsa. Duk yajin barkono na kan iya amfani da shi, na kan kuma iya cin shi. Amma ya danganta da lokacin da zan yi amfani da shi da kuma lokacin da nake son wannan yajin. Ba a kullum yaumin bane nake waton asalin buƙatan cin abinci mai waton asalin yaji sosai ko kuma abinci wanda waton yake da barkono sosai. Amma a duk lokacin da kuma na samu abinci wanda akwai shi barkono sosai, to gaskiya ina watan asalin ƙoƙari wajen jurewa. Dan ni yanzu a gida na ma idan bayan an gama dafa abinci, idan har aka samun abinci a kwano aka taho mun da waton shi barkono dakakke wanda ake samun a gefen plate ɗina. Wanda idan har abincin bai yi min barkono yanda nake so ba, zan iya in ɗan ɗibo wannan dakakke borkonon don waton ƙara barbaɗa shi a cikin abinci don ƙarin fitan barkono ya ƙara fitowa. To a gida na ni dai daga ni zuwa kan mata na, zuwa kan ɗa na gaskiya muna waton asalin ƙoƙari. Eh, yaron ne ma dai zan ce wani lokaci mukan takura mashi. Saboda wani lokaci idan barkonon ya yi yaji sosai, za ka ji yana daddy ruwa sha. Zai sha ruwa watan ma'ana wannan yaji ya yi mishi asalin ya watan abinci ko barkonon ya yi wannan sosai. To kaga saboda shine wani lokaci na kan tanƙwasa mahaifiyar sa in sa ta ɗan wata rage hannu wajen sa barkono. Amma in ba wai don haka ko don yaro ba, gaskiya ni bana wasa da barkono. Ina watan asalin cin shi sosai kuma na kan watan asalin yin ƙoƙari in jure barkono mai yaji.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To wannan tambayan yana tambaya nane ko ina da lokacin da nake hutawa a wurin aiki. To indai na tafi wurin aiki bazan iya ce muku ga takammamen lokacin hutuna ba. Saidai ina da ɗan lokaci na break kaman ƙarfe goma sha biyu haka zuwa ƙarfe ɗaya da rabi. Wannan lokaci ne na hutuna a wurin aiki wanda zan ɗan tashi zan je neman abinda zanci bayan kuma na samu asalin abin da zan ci nakan kuma in zo in sami watan asalin lokaci in je in yi wata ibada sallata azahar. To bayan wannan lokacin kuma ni gaskiya bancika watan zuwa aiki ranar Juma'a ba. A misali ranar aitayau dalili kuma lokacin zuwa juma'a ba wani lokaci bane sosai ba tsawaita wa akeyi ba to idan na je masallaci kawai sallan Juma'a komai da komai na saidai ko asalin watan dawo gida in zo in huta ko kuma za a ce ranara hutawa ranar Asabar da Lahadi. To wannan rana de na Asabar da Lahadi kowa ya riga da ya santa. Da mai zuwa aiki, da marar zuwa aiki kowa ya santa. Shi wannan watan rana ne wanda musamman hutawa mutum kawai yake yi yana gida kuma ba zai tafi wajen aiki ba kaman dai na faɗa ranar Asabar da ran Lahadi. Wani lokaci idan banje ba rakaɗa yi watan asalin iya ƙoƙari na sai in da na zo na ɗan kinkintsa gida na ko ɗakina tunda rana ne wanda babu aiki. Kagane irin waƴanan ranaku sune lokacin hukuman ce wai ina sune lokutan da nake hutawa a wurin aiki.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh to a gaskiya ni ba mutum ne mai watau asalin damuwa da ɗaukar hotuna ba. Alal misali zan ce ni ba mutum ne wanda za'a ce a'a yau ka tashi ina zuwa hoto, gobe ka tashi ina za ka je, za ka je ɗaukan hoto ko kuma a'a duk wanii ɗan ƙaramin abu dai sai mutum ya ɗauki kamara ya ƙafa makansa ya fara ɗaukan hoto. Gaskiya ina son ɗaukan hoto amma iya dangane da watau yanayi ko kuma asalin dalilin da ya sa nake son in ɗauki hoto. Wani lokaci alal misali za ka ga ko wataƙila biki ne, aure saboda ana so a ajiye tarihi kuma mutanen da suka zo wannan auren, sau da yawa za ka ga ba mutane bane wanda kuke iya ku haɗu da su. Kullun da kullun ana haɗuwa. To don haka waɗannan hotunan da muke ɗauka, mukam watau asalin ajiye shi a cikin ɗakunan mu, ko in ce gidajen mu su kan zamo mana watau asalin tarihi. To don haka zance ina son ɗaukan hoto amma ba wai mai matsi ko in ce takuri. Ace kulli yaumin, kai ke nan ka tashi ina za ka je, ɗaukan hoto. Ka fito ina, ɗaukan hoto. Me za ka yi, ɗaukan hoto. Ka gama me, ɗaukan hoto. To ba irin wannan ɗaukan hotunan ba. Amma dai dan hotuna ɗan ɗaya, biyu, zuwa uku. Wanda kuma basu ƙetare kokuma basu fita daga cikin watau tsari ba. To a gaskiya nakan yi su dan saboda rana wani lokaci za ka ga to mutanen da ma kuka yi hotunan ba sa nan. Allah ya ɗauki kayan shi sun rasu. Amma wannan hotunan duk ranar da ka ɗauka hoton zaka yi tunani, zai maka asali tunasheka da asalin wannan lokaci da kuka yi watau asalin muhaddara ko kuka yi. Watau haɗu ku ka je biki har kuka samu ku kayi wa innan hotuna. Don hakan ni gaskiya nakan so in ɗauki hoto amma ba mai tsanani ba, ba wai kullum ba, dai ɗan lokacin da ya kama ɗin ɗaya zuwa biyu, ko kuma zuwa uku haka. To ba laifi wai innan ba zan ce ba na yin su ba amma wai ace yau hoto, gobe hoto, jibi hoto. In akwai mutanen da na sani sai dai idan ba suma yi wanka ba. Amma muddin aka ce maka yau wani ka za ya yi wanka. To aƙalla ba kasaru ba, sai an ɗauki hoto da ya fi ɗari biyar.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? A'a, in dai kira ne a wajen aiki gaskiya ba adadi, sai dai kawai yanayin yadda aiki yayi wannan. Alal misali wata rana za ka iya ka je ofis amma tun daga safe har gaba ofis in ka samu cewa babu wani watan serious abu, eh, ka ga, ho bawani aikin da nake. Wani lokaci kuma za ka je wurin aiki, za ka je ka samu ayyuka sun yi yawa. To alal misali gaskiya, a duk ranar da na je aiki, na je na samu kuma aiki yayi yawa. To gaskiya a wannan rana ba na iya tantance ko ba na iya gano ga watan asalin yawan masalan. Amma in dai wai don wani abu yayi na sani kun kira ni don saboda oga ne, to a wataƙila zan ce na ban wannan ba. Amma in oga ne ya tura a kira ni, dole ya za ka yi, dole ka amsa kira. Ko, kuma dole ka karɓi wannan kiran oga ne. Bayan da za ka yi dole ne ka yi, ya zama maka dole tun da dama an ɗauke ka dan yin aiki ne. To ga aiki kuma an kira ka ka yi aikin ka ƙa karɓan kiran. Ka ga dole ne ka karɓi kira a wurin aiki.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To abubuwa da yawa don kiyaye lafiya, ya kuma danganta da wane irin kiyaye lafiya. Lafiyar garkuwar jiki, lafiya ita ce uwar jiki kuma lafiya ita ce komai. Yau ace mutum ba shi da lafiya to ai an kassara shi, babu wani abun da zai yi. Lafiya ita ce garkuwar jiki. Lafiya ita ce engine oil da fetur da birki da wutan da yake jikin jiki wanda idan babu shi ba, ba abun da mutum zai iya yi. So gaskiya ina yin abubuwa da yawa na kare lafiyata, ya kama daga ba ta rigakafi, ba ta zuwa wasu abubuwa da ya danganci rayuwa. Na kan yi kuma watan ƙoƙari, in ga na yi waton asalin ci abirin abincin da ya kamata mutum ya ci da kuma watan takammamen lokacin da ya kamata mutum ya ci dan saboda ni, dan saboda watan asalin kiyaye lafiyar jiki. Kuma wani lokaci dole sai mutum ya duba da watan asalin irin ruwan da yake sha, yake amfani da shi wajen yin abinci a gida da sauransu. Ko wani lokaci mutum sai ya duba, a'a me nene yaran nan suka yi a wajen abinci, ko kuma wane abu ne ya kamata a yi saboda a kiyaye lafiya. A exercise ne ya kamata mutum ya dinga yi saboda ya ƙara garkuwan lafiyan jiki a a'a fruits ne zalla mutum zai iya zama ya ci gaba da shan su kawai saboda a a gyara lafiyar jiki ko kuma dai a a akwai wani abu na daban amma ni a gani na bata ku son samu inda kaman batda.